Eh muna amfani da ruwan rijiya mana amma rijiyar wace iri daga ciki tukuna. Rijiyoyin kala biyu ne akwai rijiyar da ake ce mata da turanci well akwai kuma borehole. So dukkan su bawanda bama yin amfani da shi. To rijiya, ruwan rijiya ya danganta shima yanayi, yanayi ne. Akwai mai daɗi akwai mai zartsi. So duka kowanne ya danganta da yin amfanin da zaka yi da shi. Ko ruwan borehole ɗin ko ko a'a ruwan rijiya da ake haƙa rami. Da muna yin amfani a ra'a yi nama. Ni na fiso na sha ruwan rijiya ko kuma na borehole. Ruwan famfo bai cika damu na ba gaskiya. So ruwan rijiya yana da daɗi, yana da sanyi yana kuma da amfani a jiki gaskiya. Wani lokacin ana iya samu wasu abubuwa a ciki ko ƙwari ko wani abun na daban haka dai. Amma gaskiya muna amfani da ruwan rijiya.

To, ƙasar da take gidanmu ƙasa ce normal ƙasa wacce muke iyo ta garinmu. Irin idan kana abu na ana ce mata shaɓuwa. Irin gata dai brown da kala ake ce mata brown. Shine ƙasar da muke amfani da ita. Tana da danƙo amma ba danƙo cham ba. Irin daidai abun nan tana iya kuma faca, ace ana iya shuka a kan ta abuna amma ba mai irin danƙo wacce ake haƙowa a rami ba. Gaskiya irin ba me danƙo wacce ake haƙowa rami ita ce. Amma ta can sama tana iya bambanta ta zama ko jar ƙasa ko marmara. To ƙasa ce dai ga tanen shine shaɓuwa ake ce mata. So ban sani ba ko amma dai shaɓuwa ake ce mata ƙasa. Shine brown ce a kala ita ce. Diya tsakar gidanmu in an yi haƙa amma tana iya bambanta ta canza kala ko ta zama wani.

To ina yin tafa, tafa tafiya ma ake yi ko kuwa tafawa na hannu. Ina yin tafawa, na haɗa hannu hannuwa na biyu na tattafa su tap tap tap tap. Eh ina tafawa na haɗa hannuna biyu na tattafa su so amma ban gane ba tafa ake nufi ko abun nan. To haka dai tafiya da hannu biyu a tattafa musamman idan wannan yayi abin bajinta ko a makaranta ko a wani abun nadama shine wani yanayi da muke ciki.

Ina iya ɗaure ƙulli mana. Ina ɗaure ƙulli ko na kaya ko wani ƙullin na daban. Sosai ma ina iya ɗaure ƙulli gaskiya. Aa, ina iya ɗaure ƙulli ko na kaya ko kuma wani abu na daban. Sosai nama muna ina iya ɗaure ƙulli amma ƙullin ko na kaya ko abin na iya ɗaurewa ko hatsi ko kaya ne na yin sutura za a ƙulle su a ɗankwali ko kuma a'a wani abun naɗi na daban. Aa, muna iya ƙu- ɗaure ƙulli sosai ma gaskiya.

Eh ina tara tsabar kuɗi amma ba kowane lokaci ba. Musamman da yake mu anan a Najeriya bamu da tsaba iya kuɗin mu na takardu ne amma kuma a Benin Republic suna amfani da tsabar kuɗi. So ina da tara har yanzu ma haka ina da tsabar irin ta Benin ɗin gaskiya ne amma bana rabuwa da ita, bana rabuwa da ita indai tsabar kuɗi ce gaskiya bana rabuwa da ita lokaci lokaci to zuwa na naje na samo canji. Shine gaskiya in sha Allah ba na rabuwa da tsabar kuɗi. A'a bana rabuwa da tsabar kuɗi ina ajiye tsabar kuɗi sosai ma.

Na sosai ma, sosai ma duk abun zanyi ina son zama kusa da taga, saboda ina son iska. Ko a cikin ɗaki nake, ko a cikin aji, ko a cikin wani wajen, na so a ce a kusa da taga ne don naga abun da yake faruwa a waje kuma don ko da yaushe a ce ina cikin iska, iska tana kaɗa ni gaskiya. Wajen zama a kusa da taga yana bani sha'awa, yana bani nishaɗi. Naga abun da yake faruwa a cikin wajen da nake zaune, kuma sannan naga abun da yake faruwa a waje. Shi ne gaskiya. Zama kusa da taga yana bani nishaɗi. Ina sha'awar hakan. Ina son haka. Zama kusa da taga ai yana ba da ma'ana gaskiya. Yayi yana ba da ma'ana sosai. Ina zama kusa da taga sosai ma gaskiya. Ina sonta saboda iska, saboda nishaɗin kallon abun da yake waje, saboda kuma na san me zauna cikin abun da yake ciki babu zafi, babu matsala, babu damuwa gaskiya ne. Ina son zama kusa da taga sosai ma.